Gaskiya yanayin yadda nake jin hayaniya. Ni nadafarko ma ni ba ni mutum mai son hayaniya ba ne. Bana son hayaniya gaskiya. To yadda nake jin hayaniya shine in ana hayaniya a wani wuri ko wani abu hakan nan za ka ji tashin hankali ko kuma ɗaga murya ko kuma za ka ji mutane suna faman saraba. Za ka dai ji muryoyin mutane hakan nan. So gaskiya ni ba ban fiye so in ji hayaniya ko in so in je wajen hayaniya ba. Ni ba wani mutum ne mai son ma tashin hankali ba kwata kwata. Ni na je wuri mai hayaniya ma kai na ciwo nake ji sosai sosai. Gaskiya bana son hayaniya. Bana son abun da zai haɗa ni da hayaniya ko kuma wani abu makamanci haka. Gaskiya ni bana son hayaniya. Kuma kawai hayaniya wani abu ne da bai ma kamata a ce ana yi ko ana so kuma. So gaskiya hayaniya gaskiya bai da kyau. Masu yin hayaniya ko masuson hayaniya gaskiya ba abu ne mai kyau.

Gaskiya, ina cin abubuwa sosai a wurin aiki sosai. Ba zan iya misalta ko in ce ga yawan abubuwan da nake ci a wajen aiki ba gaskiya. Dan ni mutum ne mai son abubuwa, irin kayan marmari. Ina son abinci kala kala sosai. Ina cin abubuwa sosai sosai a wurin aiki gaskiya. Ina cin abubuwa kamar ina cin, eh, tuwo, ina cin, eh, shinkafa da miya, ina cin jollof, ina cin, eh, biredi, ina cin kaza. Duka wa'annan abubuwa ina ci amma ya danganta da, ya zance yanayin da na tafi ko kuma yanayin abinci abun da nake so ko kuma yana-- ya danganta dai kawai gaskiya. Dan wani lokaci in na tashi da sassafe in ban karya a gida ba, to gaskiya ina zuwa abun da na fi ci shayi da biredi ne. Abun da na fi ci in dai da sassafe ne. In kuma wani na karya in ina bukatar wani abu, shi amma ina son shayi da biredi ko kuma ina neman yawanci doya. Dan wani lokacin ina son abinci mai nauyi, wani lokacin kuma ba na son abinci mai nauyi. Kawai dai abun ya danganta ne kawai. Ya danganta da yanayin yadda nake ciki gaskiya. Dan na-- ina son abinci fa ina cin abinci gaskiya sosai sosai. Ni mutum ne wanda yake son abinci irin in ji abinci ma mai zafi, in ji yau kawai ni ina son abinci sosai sosai gaskiya. Kuma abun da nake ci mafi yawanci in ka gani ina son shayi da biredi gaskiya. Shayi da biredi shine abincin da na fi so. Ina cin kaza, ina son kaza. Kaza, kaza ina son kaza. Duk abinci ma mai, mai zance mai protain gaskiya ina son shi. Ina son abincin da zai gina mun jiki da zai sa ni na ɗan yi jiki da shike niɗin ba ni da wani kiba. Gaskiya ina son abincin da zai ƙara mun jiki, ya ƙara mun ƙarfi da kuzari. Ina son duka irin wa'annan abubuwa. Abincin, kalolin abincin duka ina son su sosai sosai kuma gaskiya ina jin daɗin haka. Yanayin yadda nake cin abinci da abubuwa da yawa dai gaskiya abubuwa da yawa kuma ina jin daɗin kaina gaskiya. Ina jin daɗin kaina. Yanayin yadda abubuwa yazo da sauran su dai gaskiya da sauran su. Kuma abun da na fi son ci, wani ina cin abu da rana. Abun da zan ci da rana a wajen aiki gaskiya ina cin tuwo, tuwo, tuwon gurka da miyan kifi. Dan gaskiya ina son wannan haɗin sosai. Ina son tuwon gurka da miyan kifi ko kuma in ci tuwon doya da miyan kifi ko kuma da romo, romon kaza. Ha! Gaskiya ina son wannan haɗin ma sosai sosai kuma ina jin daɗin shi sosai gaskiya. Dan ba irin kalan abincin da ma na fi so kamar haka gaskiya ina son shi sosai sosai kuma ina son cin shi haka. Wani ina son ɓandan kifin ma ina son ɓandan kifi. Wani kuma ka ga na so busasshen kifi. Kawai dai ya danganta da yanayin da nake ciki da kuma abun da nake so a lokacin ko kuma kalan yunwa da nake ji. Dan in na ji yunwa sosai gaskiya tuwon doya ɗinnan shine abun da na fi so in ci. Amma ba tuwon doya ba, tuwon gurka ɗin da na faɗa shine nake ci gaskiya. A cikin wa'annan gaskiya abun da na fi so ke nan. Shine abun, abun da na fi so in ci a wajen aiki ke nan gaskiya. Shine a yanzu haka gama ko da yaushe ma ni abun da na fi so ma ke nan. Ko da yaushe ina cin ko ma wannan ne ko ma wani kalan abinci. Amma yadda na faɗa na fi son shayi da biredi kuma samun ƙwai gaskiya. Ay ba karamin daɗi nake ji. Ina son ƙwai gaskiya ina son ƙwai, ina son kaza ma duka. Ya danganta dai da kalan yunwa da nake ji da kuma abun da-- gaskiya danganta dai kawai zance gaskiya. Zayirin gaskiya ke.

Gaskiya yadda nake magance matsaloli a aiki dabara, dabara nake yi ko in ce zama nake yi in yi tunani. Dan gaskiya a rayuwa na duniya a haƙiƙanin gaskiya ba abin da na fi ji kamar in zauna in yi tunani akan abin da ya kamata, abin da zan yi da zai amfane ni. Gaskiya abin da na fi nake magance matsaloli kyenan tunani, tunani. Kuma mai dama a rayuwa ɗin nan tunani ya kamata in za ka yi shi ka yi, ka yi tunani. In za ka ce ka za, yi tunani. In za ka yi ka za, yi tunani. In za ka ce ka za ka yi tunani ka san me za ka faɗa. To gaskiya banda wani abin da zan ce nake bi nake magance matsalolina kaman tunani da kuma yin addu'o'i. Gaskiya ina son tunani kuma in nayi tunani abin yana ƙara kamar ina samun ƙwarin guiwa. Ina samun ƙwarin guiwa na ina tunani. Nayi tunani sai in taimai, taimi, nemi kamar taimako ko agaji haka ko kuma shawara. Haka nake magance matsaloli a wurin aikina ko kuma a aikina. Gaskiya ina neman taimakon wasu, su ban shawara. Dan shawara gaskiya muhimmin abu ne. Abu ne mai kyau ka samu wanda zai dinga ba ka shawara ko kuma zai dinga maka maganganun da ya kamata. To gaskiya abu ne mai kyau gaskiya kuma ina jin daɗin haka kuma ina alfahari da yanayin mutanen da suke taimaka mun, suke ban shawara, suke, eh, taimaka mun da wasu ab-addu'o'i da dai sauransu gaskiya. Dan ni na san mutane na gaskiya sosai, sosai. Dan gaskiya haka nake bi nake magance matsala a wajen aiki kuma da sulhu da sauransu dai gaskiya. Ko wani abu haka ko mi ya danganta dai kawai. Amma dai mafi yawanci haka nake bi yadda na faɗa nake magance matsala.

Gaskiya yanka albasa, in ina yanka albasa gaskiya ina kuka. Ina kuka sosai, sosai gaskiya. Dan ina tara hawaye. Albasa kuma yana da zafi. In ya shiga idona kuma ina jin shi sosai, sosai. To gaskiya ina kuka. Ina, in ina yanka albasa ina kuka. Dan hawaye yana zuba min, ina ji gaskiya yanke albasa yana sa ni kuka sosai, sosai. Ina kuka. Wani ba iya albasa ba ma. Attaruhu, in na ji attaruhu a hancina ko wani abu hakan nan, attaruhun yana sa ni a tashawa. Kuma kawai dai gaskiya in ina yanka albasa ina kuka. Yana, yankan albasa yana sa ni kuka. Yana sa ni kuka. In ina yanka shi wani ko ina yankawa wani ko ina daka wa ma. Daka shi a cikin, a cikin wannan turmi da taɓarya. Wani ko ba ina sa shi ko ina blending na shi a cikin blender ɗin mu. Ina markaɗa shi ke nan. So wani ko a hakan ma dai gaskiya yana min zafi. Ina, yana in ya shiga idona yana sa ni za, yana samun kuka in hawa in tara hawaye. Inyi kuka. Kuma gaskiya albasa kan ba san yanka shi nake yi ba. Ko kaɗan. Ban san yankawa kuma ban jin daɗin yankawa gaskiya. Ba na taɓa jin daɗin yanka albasa. Dan in an ce ma in yanka albasa ba na so. Saboda yanayin kuka da albasa ɗan nan yake sani. Ba na jin daɗi sosai, sosai gaskiya. Amma dai in ka ce mun in yanka irin su tumatir su, su alayyaho irin su alayyaho hakan nan in ka ce mun in yanka su, su ina yankawa. Amma kuma albasa ɗan albasa yanayin ƙarfin shi da tasirin shi da aikin shi gaskiya in na zo yankawa jikina yana mutuwa. Saboda ni ba na san abin da zai sa ni in yi kuka ko in haɗa hawaye ko kuma wani abu da ya makamancin haka. Gaskiya yankan albasa dai yana sa ni kuka sosai, sosai. Ko wani abu dai a asali in ba wai albasan ba abu dai ka ganni na yi kuka abu ya sa ni kuka da wuya. Amma kuma albasa ka ina fara yanka albasa za ka ga hawaye ya fito mun. To sai ina mamakin ka nan. Sai in ce to wasu abubuwan sai suna ba zai sa me ni abun kuka kuma sai ba zan yi kuka ba. Amma kuma albasa in na zo yanka shi sai in ji wani kuka sosai. To sai abun yana ban mamaki. Sai in rasa in ce kai gaskiya albasan nan fa akwai damuwa fa. Ina ganin shi ma sai ka ga na ji ba na so kawai kwata, kwata ba na son yankan albasa. Kwata, kwata. In albasa dai gaskiya yanka shi yana da wahala. Yana da wahala kuma gaskiya ni ba na so. In ka ce mun in yanka maka albasa ni ina ganin kamar ka haɗa ni da aiki ne. Ka haɗa ni da babban aiki. Dan yanka albasa ba ƙaramin abu bane gaskiya. Ba ƙaramin abu bane. Sosai, sosai. Gaskiya yanka albasa na da wuya. Yana da wahala sosai. Dan hawayen nan kam ni ban cika so ina, ina yin hawaye ba.

Gaskiya, inda nake so na fi son in ce in samu in huta gaskiya, suna da yawa wuraren da na fi so. Dan ni mutum ne mai son hutu na farko. Haƙiƙanin gaskiya ina son huta, ina so in samu wuri da zan samu natsuwa, in samu hankali na a kwance, in huta. Ni mutum ne mai son hutu gaskiya sosai, sosai a hakikanin gaskiya. Idan an tambaye ni, ina na fi son in ciyar da hutu? Zan ce na farko in an tambaye ni kasa ne, kasar da nake so in je in samu in huta, zan ce suna da yawa gaskiya. Ina son in je irin kasashe irin su kamar Faransa haka, Paris, in je Dubai, eh, United Arab Emirates kenan, in je cikin Dubai in samu in huta shima ko kuma in je ziyara in zuwa masallacin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haka ko kuma inda nake so da in huta gaskiya ko kuma in je Niami Beach na Niami gaskiya yayi. Ina so in je tekun gaskiya ina so in je. Ina so in ciyar da hutu ko kuma a nan gida Nigeria ɗaki na gaskiya. In na fi gajiya sosai, in na dawo ɗaki na ko in na dawo cikin gida yanayi, in na dawo na samu gadona a ƙintse, a gyare komi yana nan kawai, damuwa nan kawai sai in kwanta in huta gaskiya. Ni mutum ne mai son hutu wanda baya son aiki ko damuwa ko tashin hankali hakan nan. Ina so in samu in kwanta in huta, in huta, in yi bacci, in huta wa raina. Dan gaskiya abu mafi daɗi ko mafi sauƙi da wuce wai in samu in huta. Na gaji kuma ana daddan neman jikina gaskiya. Ni mutum ne wanda yake so ana danne mashi jiki. Dan maganan gajiya gaskiya ne. Ina yawan gajiya. Wani ina buga ƙwallo, wani ko ba ƙwallo ba ma ina yawan gajiya sosai. So ina dawo gida na samu lokaci. Kaga dole in samu in huta. Hutun shine in samu ba kowa a gida daga ni sai yi. In huta wa raina, in kwanta, in yi ta bacci, in yi ta bacci, harse ya ishe ni gaskiya. Bana son maganan in fara bacci a tashe ni gaskiya. Ina, ina son in huta wa raina, in ta jin daɗi, in samu. Kai, hutu gaskiya yana da daɗi. Abin so ne, abin so ne hutu sosai sosai. Abin so ne gaskiya. Wurin da na fi so in huta kenan ko a ɗakina ma in dai a gida ne ko kuma in je asalin falo da yake na gidan, in kwanta a kujera babba, in kwanta sai in nemo ɗan, eh, pillow ko kuma in nemo, eh, remote na talabijin, in duba ina kallo gaskiya. Ina son haka sosai-sosai. Shima kalan hutu ne da nake so sosai kuma ina alfahari. Ina son haka sosai gaskiya. Ina jin daɗin haka yawanci.

Gaskiya in aka tambaye ni wane irin kafofin yaɗa labarai ko kuma kafofin watsa labarai na fi amfani da su, gaskiya ni mutum ne mai yawan amfani da social media. Ina son abubuwan da ya danganci yanar gizo da sauransu. So in ka tambaye ni wane kafofin yaɗa-- watsa labarai na fi so amfani da su, gaskiya ba zan ce maka gashi guda ɗaya ba. Saboda ni ko ta ina, ina nan. Ina amfani da Facebook ne, ina amfani da Twitter wato X kenan wanda aka san shi a yanzu da shike an canza mashi suna. Ina amfani da WhatsApp, ina, ina amfani da Threads, ina, ina amfani da, eh, ina amfani da Telegram, ina amfani da, ina amfani da Instagram shima gaskiya ina amfani da shi sosai, sosai. Ina amfani da, da sauransu dai gaskiya, da sauransu. Don ni ko ta ina, ina nan gaskiya. Don ko ta ina, ina nan. In ka ce mun kaza, ka kawo mun sako, ka tura mun sako ta nan. Ina amfani da hatta TikTok shima ina amfani da shi. Ina amfani da irin su Chile ina amfani da shi shima. Ina amfani da kafafofi da yawa dai gaskiya. YouTube ne ko ta ina, ina nan gaskiya. Don ba na so ace akwai abu da ni ban da shi. Shayasa ko ta ina na buɗe shi ina amfani da shi. Ko da ace bawai shiga nake a kai a kai ba amma dai in dai abun akwai mutane to ina amfani da shi gaskiya. Don ba na so dai kamar yadda na faɗa ko ace ana abu kaza, akwai abu kaza ana yi. Ace ni ba na ciki ko kuma ban san shi ba ko kuma kawai dai ko ta ina gaskiya ina so ace an san ni ma. LinkedIn ma duka ina, ina aiki da su ina amfani da shi gaskiya. Ko shima ina amfani da shi ina da account na LinkedIn in shima. Ko ta ina ina so kawai a san cewa eh wannan yaron yana nan. A san Bilal, a san Bilimu ta gaskiya. Ni a san kaw-- ko ta ina kowane kafafu-- kafofin watsa labarai kawai a san ina nan. Na-- an san ni dai kawai. Haka nake so gaskiya. Haka nake so. To ni mutum ne gaskiya mai ƙwazo, mai sa jiki yayi abu, me-- kawai dai ko ta wani, ta ina ko ta wani kafafen watsa labarai ina so a san cewa dai eh wannan mutum yana nan. Ina amfani da su kuma ina so kowane irin sako da aka saukar da shi ace in riga sanin, in sani dai sha sa nake zama ko ta ina kawai. Ace na sani kuma ni ina yawan faɗawa mutane akan gashi. An yi abu, kaza ya faru in ce musu kuma yawanci za ka ga ina fara gani. Kuma yawanci za ka ga ni ne nake zuwa nake sanarwa mutane da sako. In ce kaza ya faru, kaza ya faru. Don gaskiya shige shige na farko in ce shige shige. Shiga cikin al'amurorin abubuwa yana da kyau gaskiya wani lokacin. Mafi yawan lokaci ma yana da kyau shige shige. Ka san wannan, ka san wannan. Don a rayuwa dai na farko ba ka san waye zai taimake ka ba, meye zai taimake ka ba, ba ka sani ba. To gaskiya shige shige yana da kyau. So a cikin wannan kafafafin watsa labarai in za ka iya haɗuwa da mutane da yawa wadda ba ka san su ba, ba ka san daga ina suke ba, ba ka san ya suke ba, ba ka san komai a kansu ba. To shine nake gan kamar gaskiya, eh, dalilin haka nake sa jiki nake samun lokaci nake ma mutane magana, nake sanin su. To kuma gaskiya ina, ina jin daɗi ina haɗuwa da mutane masu ƙirki, masu sanin ya kamata. Kuma gaskiya suna, suna ba su da matsala gaskiya. Kuma yanayin yadda muke magana gaskiya suna bani girma da mutunci da daraja. So kafafen watsa labaran da nake amfani da su gaskiya suna taimaka mun kuma suna ilmantar da ni. Suna sa ina samun labarai a daidai lokacin da ya kamata. Ina samun abubuwa lokacin, abubuwa da yawa dai gaskiya ina samu kuma ina jin daɗin haka sosai, sosai gaskiya wallahi.

Eh gaskiya ina kulle ƙofa kullum. Dan ko yanzu haka ma ƙofan ɗaki ina kulle yake. Ina kulle ƙofa sabida tsaro kuma sabida tsoro. Wani abun dole a rufe ƙofa sabila da karar abun da ba'a so ya shigo. To gaskiya a ko yaushe a kowane dare ina kulle ƙofan gida. Don ƙofofin gidan yana da yawa gaskiya. Ni kuma nine in na dawo ƙarshe nake zuwa sai in karɓa makullin ko in ce mabudin sai in zo in karɓa. In na karɓa sai in je in kulle babban gate. Zan sa babban gate zan sa mishi kwaɗo sai in ɗaura in ja shi in kulle. Bayan nan na kulle shi sai in kulle ƙaramin ƙofa wadda yake a gefen gate din kenan. Eh bayan nan zan sa sakata. Bayan na sa sakata sai in sa kwaɗon shi ta ciki. In na sa kwaɗon shi ta ciki shi ma sai in kara sa shiƙin ƙofa sai in sa sai in kulle shi ma kenan. Bayan na gama shi sai in je gate na biyu. Don gate na gidan mu ya kai kusan guda biyar. To sai in je gate na biyu kafin nan in shiga boys quarters kenan. Sai in shiga kulle in shiga. In na shiga sai in kulle ƙofan wuran shi ma in na sa mishi kwaɗo na haɗu eh ƙofan na ɗauko shi. Na haɗa shi kenan sai in sa sakata ta ƙasa. Bayan nan na sa sakata ta ƙasa sai in ɗauko kwaɗo. In na sa kwaɗo sai in kulle shi shi kuma na gama da shi kenan shi ma. Sai in je gate ko in ce ƙofa na uku. Bayan na je shi ma sai in kulle shi. In na kulle shi shi kan turawa ne ba mai sakata bane tura shi. Dan gate din ana ajiye kayan store ne da sauran su abubuwan. To gate na huɗu kuma in na wuce shi ɗakin sashin maman mu ke nan. Sashin maman mu. Gate nau biyar kuma sai kuma sashin mu da anti mu kishiyar mahaifin mu kenan sai in kulle. To shi ma haka, haka dai muke yi ko wane rana. Ko in ce haka dai nake yi. Dan ko wane rana ni nake yi. Ko wane ƙofa nake zagayawa ko ta ina dai ni nake yi kuma kullum ko wane safiya kuma nine zan bi in bubbuɗe wa'annan ƙofa da na kulle. Kuma gaskiya ina jin daɗin kalan aikin da nake yi kuma gaskiya ina jin daɗi. Ina jin daɗi sosai sosai kuma ina kulle ƙofa sosai shi ma ina kullewa gaskiya. Dan bana wasa da kulle ƙofa ko yaushe gaskiya. Dan sabida tsaro.

Gaskiya karanta jarida abu ne yake, yana da dadi. Tabbas lallai ina karanta jarida. Ina karantawa kuma ina karantar da aikin jarida sabida ni yanzu haka malami ne. To ina karanta jarida gaskiya kuma jarida yana da dadi gaskiya sosai sosai. Saboda abubuwan da yake ciki kuma mafi yawanci manya zakaga sune suke karanta jarida. Amma kuma gaskiya a yanzu ah zan ce lokutan da muke ko ince lokutan da muke girma gaskiya jarida ya zo ya zama kamar bai da amfani saboda ko da wayarka za ka samu, zaka samu eh sakonni, za ka samu, za ka kalla abubuwan da yake faruwa a duniya duka za ka gaggan su ta wayarka. So gaskiya karanta jarida yanzu ince masu yin aikin yin jarida gaskiya zuwar waya da sauran abubuwa gaskiya ya kashe musu kasuwa don mafi yawanci da karanta jarida dan nan ne shine yababben abu. Don jarida abu ne mai kyau gaskiya yana da kyau sosai sosai. Ko ni da ace in zan koma in sake makaranta gaskiya da ta gefen jarida zan kara English. Kuma Alhamdulillah har izuwa yanzu ma ina kokari, ina faman karanta jarida. Ni in ina son abu lallai tabbas, tabbas koma ya yake sai na, sai na zo tabbas. To gaskiya kuma karanta jarida dai yana da dadi, yana da dadi sosai sosai kuma ina jin dadin karantawa da yanayin jaridan da yake. Ina jin dadi sosai gaskiya kuma ina alfahari da haka a koyaushe a kowane lokaci sosai sosai gaskiya. Kuma gaskiya ina alfahari da kai na da gaskiya akan wasu abubuwan da sauran su dai kuma gaskiya. Waya yana da amfani sosai amma kuma jarida, jarida ya zo ya bata mishi kasuwa. Ko ince waya ya batawa jarida kasuwa sabida shi wannan eh karanta jaridan yana da dan wahala. Amma da zan ce in kawo wadda za ta yi magana acikin ko ince wadda za ta karanta jarida gaskiya. Abin da muke tunanin ko ince karanta jarida abu ne mai kyau kuma yana da dadi gaskiya. Gaskiya yana da dadi kuma ina jin dadin karantawa a kowane lokaci a kowane irin abu da na tsinci kai na zan ce.

Gaskiya ina fatan samun cinyawa sosai sosai. Dan ni mutum ma zan ce ni mutum ne mai son samun, samun shakatawa ran da sauran su dai. Kuma ina fatan samun cinyawa sosai sosai. Kuma kamar in ce ko wani lokaci a kowane lokaci, a kowane irin, ko da kika, ko in ce ko wane abu. Da gaskiya ina samu, ina fatan in samu cinyawa sosai. Dan kowa ma zan ce ba iya mani ba, dan yawancin mutane suna son su samu cinyawa. Dan mutum ne ni na farko ma zan ce mai irin kalan son hutu wanda baya son shiga irin sha'anin mutane, sha'anin wasu. Ba ya son shiga lamuran wasu. Kullum kawai shi damuwan shi ya samu abin da zai ci kuma ya sha, ya samu, ya huta, ya huton wurin sa. Gaskiya ina fatan in samu. Dan kuma ni mutum ne mai irin neman na kanshi mai zuciyan nema kuma ya samu. Dan kuma ga na san cewa koma me ne a rayuwa. Koma me ne Allah ne mai bayarwa kuma Allah ne mai shi. Shi yasa yawanci muke aiki, muke aiki sosai tukuru. Mutane na bacci yanzu haka mu muna aiki sosai kuma muna fata Allah ya ci gaba da taimaka mana kuma ya dafa mana. Don gaskiya ko wane lokaci Allah de ya taimaka mana. Kuma ni ina so in samu cinyawa sosai sosai sosai. Ba irin in ce kaɗan ba ka nan sosai sosai. In na ce irin sosai gaskiya ba kaɗan nake magana ba. Ina maganan sosai sosai. Kuma gaskiya ina fatan Allah dai ya ci gaba da irin taimaka mana, ya ci gaba da irin tallafa mana yadda ya saba yi. Kuma gaskiya fa samun cinyawa ba ƙaramin irin nasara bane a gare ni. Kuma ina jin daɗin haka kuma ina ƙara gode wa shi wanda ya ba ni kuma wanda nake fatan in samu kuma ya sa in samu. Don gaskiya ba ƙaramin irin girmamawa bane ko in ce ba ƙaramin abun da na waini a rayuwa nake so bane. Don gaskiya ni a ko yaushe ina fatan in yi gaba gaba ne. Ina fatan in yi gaba gaba ne, in samu abun da ban taɓa tunanin zan samu ba. To shiyasa gaskiya ina fatan in samu cinyawa sosai sosai. Kuma shi da taimakon Allah, da taimako ni na kaina yadda zan gabatar da kuma taimakon jama'a. Dan gaskiya jama'a suna kukartawa sosai sosai wajen taimakawa mutum ne. Amma kuma insha Allah, daman Allah shi muke roƙa kuma shi yake ba mu. To kuma ina fatan samun cinyawa sosai sosai. Gaskiya bama kaɗan ba fa. Gaskiya irin in na ce soson nan ina nufin wato in ce sosai asalin sosai. In na ce sosai ina nufin sosai sosai. To Allah tun da shi yake bayarwa ai ba mu ɗauka ko mu tambaya ko ba mu yi fata mu samu a wurin wani ba sai kuma illa shi. To gaskiya ina gode wa Allah shi sarki ɗin.

Eh to gaskiya shan magani ya danganta, ko in ce ya danganta da me yake damuna kafin in sha magani. Gaskiya ina shan magani amma dai ba zan ce ina sha kullum ba. Dan in ace ina shan magani kullum ya zama kamar tuce wa ina shaye shaye ne. To magani sai banda lafiya nake shan magani amma ya danganta da kalan abun da nake, eh nake fama da shi. Akwai ciwon da nayi da nake shan magani kusan ko wane, ko wane rana nake shan magani. To kuma gaskiya maganin ya mun aiki sosai sosai kuma gaskiya na ji daɗin haka. Ina shan magani amma dai kuma ba zan ce ina sha ko wane rana ko in ce ko kullum kullum ba. A'a, ina sha shi yau wani baza ba na shan shi gobe. Na ɗan ƙarfin jikina, zan iya in je in yi abun da yake gabana. Wani lokacin kuma in tasha maganin zaka samu kasala, shi maganin zai saka yin bacci ne, kayi bacci, kayi ta bacci kamar irin maganin mura, tari ɗin nan. To ina sha shi, yana samun bacci sosai amma kuma gaskiya ban cika so ina, ina sha ko ina ba wa mutane suna sha ba. Don gaskiya ba abu ne mai kyau ka kwanta kayi tayin bacci, kayi tayin bacci ba. Kawai dai dai gurgwado ne, ina shan magani. Wani kamar irin su maganin vitamin C, wani ina sha, sha yau, ina sha gobe, ina sha jibi. Amma kuma ana taimako sosai sosai gaskiya, ina shan magani. Kuma Alhamdulillah magani ina sha yana mun aiki sosai. Ba abun da zan ce sai in ƙara gode wa shi sarki Allah wadda yake yin komai. Yayi komai kuma yake kan yin wasu abubuwa. To kuma gaskiya magani shi yayi shi kuma ina fatan gaskiya ya taimake ni ko in ce har ya taimaka mani gaskiya. Don shan magani abu ne mai kyau. Don ya kamata ace kasan wannan maganin yana kaza ne, kasan wannan maganin ko in ce kasan wannan na k za ne. To ko ma me ya kamata ace kai kana da masani akai kasan shi ko ba ka san shi ba. Kuma me ya kamata ace kai ɗin kana da kamar guntun matsaninya ko kuma kana da wani ɗan sani akan abun hakan nan. To gaskiya in aka tambaye ni kana shan magani kullum, kullum kana sha wato ko wane rana kenan. Zan ce gaskiya a zahirin gaskiya a kuma hakikanin gaskiya bana sha kullum, kullum. Don gaskiya ka sha kullum ɗin nan ka ai ya zama kamar maye ko in ce kamar shaye shaye gaskiya. Shi yasa, shi yasa ba kullum nake sha ba. Ya danganta da dai dai abun da yake damuna lokacin da banda lafiya.

Eh to gaskiya a maganan zuwa kasuwa kan, bazan ce dai ina zuwa kasuwa kowane rana ba. Amma ya danganta da kalan abun da nake so. Misali, in ina son irin su shinkafa, su maiwa, su irin attarugu, su magi wato seasoning kena, su attatase, su irin su nama hakan nan, su shinkafa kuma su irin su gero haka duka ire-iren wa'annan abubuwan hakan. Idan ace ina buƙatan su, to gaskiya dole in shiryawa in je kasuwa sabida su abu ne wanda nake dole zan yi miya da su, dole ne wadda zan yi girki da su, su ne kuma wadda zan yi abun sha da su. Kaga dole gaskiya zan samu in sa in je kasuwa. Dan zuwa kasuwa in nayi shi yau, to bana ƙara zuwa kasuwa yana jimawa dan gaskiya bace kasuwa ina wahala kaina ina zuwa kasuwa ba. Dan kasuwa yana da nisa, yana da nisa. Shi yasa in zan yi cefane ne a wata ina yin shi sau ɗaya ko sau biyu. In tagaggara ke nan nake yi sau biyu. Amma kuma ina zuwa kasuwa sosai sosai. Ina zuwa kasuwa kuma zuwa kasuwan shi yana-- zuwa kasuwa yana taimaka mun dan ina ƙara sanin abubuwa, ina ƙara sanin yanayin kasuwanci da jama'a da yanayin abubuwa sosai sosai. Kuma gaskiya kasuwanci ko in ce zuwa kasuwa kuma gaskiya yana da, da daɗi. Dan zaka ga abubuwa da yawa, zaka ga inda yadda ake kasuwanci ma dai kamar yadda na faɗa. In ma kana so ka fara kasuwanci ne, duka ka zo kasuwa zaka ga yadda ake yi. Kuma gaskiya Alhamdulillah ranan da nake rana ko inda na fi zuwa ko in ce ranan ko da nake son zuwa kasuwa ko in ce ranan da nake zuwa kasuwa, ina zuwa ranan Asabar. Asabar da safe hakan nan ko kuma in ranan Asabar in bai yiwu ba to ranan, eh, Lahadi gaskiya. To ranan Lahadi shine. Kuma ranan Lahadi ban cika ma cewa zanje kasuwa ranan Lahadi ba sabida kowane Asabar ne ni nake zuwa. Ranan Lahadi ina ga kamar ina ɓatawa kaina lokaci ne amma dai ranan Asabar ne ranan da na fi son zuwa kuma ranan da na fi zuwa kuma da safe. Kuma gaskiya ina jin daɗin, eh, yadda nake zuwa hakan nan ko in ce lokutan da nake zuwa kasuwa yadda na tsara abubuwa, rayuwa na, lokaci kaza in yi kaza haka kome dai na tsara shi bisa tsari ina bin tsari ne ina yin shi bisa tsari. Kome gaskiya ina jin daɗi sosai sosai gaskiya. Kuma Alhamdulillah dukan sosai sosai gaskiya.

Gaskiya yanzu ba iya ni ba. Gaskiya mutane yanzu da yawa kaso irin ka tambaye ni kaso a cikin kaso ɗari masu sauraron rediyo gaskiya bai wuce a cikin kaso ɗari bai wuce kasu biyu zuwa uku ba. Dan samu babban waya ba abun da za ka yi, za ka dinga samu sakonni ko kuma irin za ka dinga sauraron, eh labarai a rediyo ba wai a waya ba. Ba wai a asalin rediyo ba. Sai dai in kana da waya kana da rediyo a waya shi ma yana amfani sosai sosai. So gaskiya amfani da rediyo yanzu bai yau-- ba ama amfani da shi dan anfi amfani da waya ma zan ce shi yau yawaita. To gaskiya amfani da rediyo kan gaskiya kwata kwata bai yi ba. Dan tun zamanin baya can shine ake amfani da shi da ba iya ma rediyo zan ce ba. Ana amfani da jarida ma sosai to gaskiya. Kuma sauraron rediyo kan da, da can ina sauraron rediyo amma yanzu in an ce mun in saurari rediyo ko kuma in kama tashar rediyo gaskiya zai ban wahala. Don gaskiya sauraron rediyo kan ba wani abu ne wai wadda ni nake so ba. Ba wani abu ne wai wadda za a ce na yi shi ba. To ni sauraron rediyo na da kamar a gaskiya kamar zan ce wahala ne, wahala ne. To don kana sauraron rediyo to gaskiya sauraron rediyo to ba sosai ba gaskiya. Ko in ce ma na daina gaskiya na manta rabon da an ɗauki rediyo in sha ma ko kuma wani abu dai hakan nan gaskiya. In saurari rediyo to gaskiya bana yi. Ka tambaye ni dama kullum zan ce bana yi na rediyo. Bana yi, bana yi, bana yi, bana yi. To gaskiya bana sauraron rediyo a hakikanin gaskiya. Tambayan da aka mun ina sauraro rediyo ko kuma bana saurara to gaskiya bana sauraron rediyo ko kaɗan. Dan rediyo kan na an riga da an wuce zamanin shi zan ce. An riga da an wuce zamanin wannan age din ko in ce wannan rediyo ɗin ba a cika sauraron shi ba. Sai dai ko yanzu waya aka fi amfani da shi. Don ko min in kana bukata a rediyon ma na rediyon za ka samu a wannan salular waya da kake amfani da shi. To shi yasa yanzu ban ɗauki rediyo a matsayin komi ba. Ina ganin shi kamar wahala ne ma kwata kwata. Don da wayan ka za ka samu abun da kake so abun da kake ne ma. To shi sa sauraron rediyo yanzu bai yawaita ba. Mutane basa yi da shi da kallon jarida gaskiya bai yi ba. To shi ya sa.

Eh, gaskiya ina bin ka'idojin aiki. Shike ni, ni in na sa doka. Ko ince nine ma shugaba a wajen aiki. Ni ne shugaba a wajen aiki in na sa doka dole zan bi. Kuma ka'idojin aiki na dole zan bi ya ka'idojin aiki. Dan in ka kafa abu ya kamata ace kai tun da kai ka kafa bai kamata ace kai zaka karya ba. To a hakikanin gaskiya ina bin ka'idojin aiki. Yanayin yadda aikin yake, yanayin yadda nake abubuwa na da sauransu. Eh gaskiya ina bin ka'idojin aiki. Kafin na yi aiki ina bi, ina dubawa. Kafin na yi komi ina dubawa. Kafin na-- ina dubawa. So kaga yanayin ka'idojin yanayin yadda nake yin aiki sai na san yadda nake, sai na san yadda za na-- komi ina bin shi bisa lissafi. Ina yinshi bisa lissafi sai na san cewa ga yadda za ka yi sai, sai na komi sai na bi shi bisa ka'ida. Sai na tabbatar eh abin da na yi ya tabbata yayi kyau. Eh sai na komi gaskiya yadda na faɗa sai na bi shi bisa ka'ida. Sai na yi shi mai kyau sai na tabbata na san abinda nayi yayi kyau. Kuma in na sa doka kuma in na sa ka'i-ka'ida ko in ce an sa doka a wurin aiki to gaskiya dole sai an bi. Ko nine in na karya wannan ka'ida ɗin, wannan ka'ida na, na aiki ko in ce wannan doka na aiki ko ni in na karya sai a hukunta ni daidai da abin da na yi. To gaskiya shiyasa ina bin ka'idojin aiki dan gaskiya bai kamata ace kai kam a matsayin babba, a matsayin wadda ya ajiye mutane. A sa doka, a sa ka'idojin, a sa abin da ya kamata lokacin da ya kamata. To gaskiya bai kamata ace kai da ka sa ba. Kai babba da kasan zafin kanka bai kamata ace eh ka tashi, ka bi, ka, ka karya wannan ka'idojin bai kamata ace ba. Ya kamata ace koma me abin da ake ya kamata ace ka bi ka'ida. Ka yi abinda ya kamata kuma lokacin da ya kamata. Dan lokaci na farko baya jira. Lokaci baya jira. Kai zaka jira lokaci. To shiyasa kowane aiki zan yi shi ina yi bisa tsakanina da Allah kuma ina bin ka'idojin aiki da ya kamata. Duk wani doka da aka kafa ko in ce duk wani doka da aka sa gaskiya a wurin aiki ina bi. Ina bin wannan ka'idojin ina, ina dubawa kuma bana rasawa. Ina sa jiki yin abinda ya kamata a daidai wannan lokacin abinda ya kamata to shiyasa.

Gaskiya zafi na farko zafi ba abun so ba ne. Gaskiya zafi gaskiya ba zan ce ina jurewa zafi ba. Ko in ce dole na ma in jurewa zafi dole na. Dan zafi ma na farko ba abun so ba ne. Zafi ba abun so ba ne. To shiyasa yadda nake jurewa zafi a lokacin zafi gaskiya yana dewa. Ina yawaita yin wanka lokutan zafi. Ina yawaita yin wanka. Shafa wanka daga safe har dare. Ina shafa wanka yana fin abun da shi. Dan gaskiya ina yin wanka sosai sosai. Dan zafi gaskiya ba abun da nake so ba ne. Zafi kuma irin in ya addabe ni sosai sosai. Zaka gan ni na shafa, na shafa ruwa a jikina in kwanta. To gaskiya zafi bana ma tunanin ina son zafi ko in ce abun zafi dai bai mun ba gaskiya, gaskiya yauwa. Amma ina jurewa zafi sosai. Amma dai gaskiya bana son zafi. Bana son zafi. Na fi so in zauna wuri mai sanyi sosai. Dan in na ji ma iska yana zuwa sosai. Sai ka ga ma wani bacci ya fara zuwa mun. To kuma gaskiya ina jin daɗin haka. Dan wuri mai sanyi yana da ni'ima, yana da daɗin zama. Kaga kuma gaskiya ina jin daɗin zauna wuri mai sanyi sosai sosai. Kuma gaskiya hakikanin gaskiya zama wuri mai sanyi yana da daɗi. Amma zafi, zafi ko ina bazawa ka san mene ka kana jin daɗi ne ko ba ka jin daɗi ba. Komi za ka ji wurin yayi zafi sosai. Amma irin lokacin nan Allah ya taimake mu ana ɗan zamon sanyi, sanyi, sanyi. A nan ya kamata a ce mutum ya gane zafi ma ba abun so ba ne gaskiya. Amma wasu za ka ji suna cewa sun fi son lokutan zafi. To lokutan zafi ya za ka yi, ya za ka yi. Zafi kan ai ba wai abun so ba ne. Allah yayi, yayi shi ne kawai. Amma ba za ka taɓa zama ka ce wai kai kana, kana jurewa zafi. To jurewa zafin ma ai ba wani babban abu ba ne. Amma ni gaskiya zafi kan bana iya jure mishi. Ina shafa ruwa-ruwa ma jikina kafin nan gaskiya. Amma ba wani abunda zan ce mumuna. Amma dai zafi kan bai yi ba gaskiya. Ko da yaushe zafi bai yi ba. Amma kuma muna kara gode wa Allah da yasa komai yake tafiya mana daidai yadda muke so. To gaskiya zafi kan ba abun ƙauna ba ne ba abun so ba ne gaskiya. Allah ta ya tsare mu da zafi, da abu me zafi. Dukka Allah tsare mu sosai sosai.